Eh, citta suna da matuƙar daɗi a abinci gaskiya. Ina shan citta a abinci dakakiya ko ɗanya haka a shayi da dai sauransu. Citta tana da daɗi, suna da wani ɗanɗano wanda yake sa abinci ya ƙaru daɗi. Mutane musamman ma dai shayi ko kuma yaji da dai sauransu.

Ni bani da wata jakar kuɗi gaskiya balenta nama a faɗi launinta. A'a, ni na fi gwammace wa na sa kuɗina haka aljihu. In kuma masu yawa ne, a na bassu a gida. Amma dai gaskiya bana yawo da wani kuɗi da yawa har da wanda zan yi amfani da jakar kuɗi am. Umm jakar kuɗi tana da sammatsi wani lokacin ta faɗi tare da Katinanka, a da su ATM, da sauran dai katika na shaida ko na dan kasa ko dai na tuki haka. In ta fadi gabaɗaya komai da komai naka dayake ciki ya fadi ne. Wannan dalili yasa gaskiya bana riƙe jakar kuɗi. Na fi gwammace wa na sa kuɗina haka aljihu. Tare da katina na.

Eh, ina na fi son bikin sallah gaskiya. Bikin Sallah ta ƙaramar Sallah ko kuma ta babbar Sallah. Wannan lokuta ne wanda musulunci ya ware mana domin mu yi nishaɗi, mu ci mu sha, mu ziyarci ’yan uwa, a yi zumunci, sannan a saka tufafi mai kyau a fita sallar idi. Sannan wannan dai biki ne wanda na yi na fi so ne gaskiya. Na fi son bikin Sallah saboda ni na fi cin dadin sa.

Mm, tarbar baƙo abu ne wanda yake da matuƙar amfani saboda a musulunce ma, ah, an nuna mana cewa baƙo yana da matuƙar mahimmanci a rayuwar mu. Har, ah, wani hadisi yake cewa wanda ya yi imani da ranar lahira, ah, wanda ya yi imani da ranar lahira to ya girmama baƙonsa. Muna tarbar baƙo yadda ya kamata, dai-dai gwargwardo. Lokacin da akace zakayi baƙo, ya kamata kaɗan shirya mai ɗan abinci mai ɗan kyau, ah, sannan da abin sha mai ɗan kyau dadai sauransu. In wanda zai kwana ne a ɗan gyara masa masauki, inda zai kwanta, ya yi bacci, ya tashi sannan ya koma inda ya fito. Kuma wanda zai zo ya tafi ne a ɗan sama mai ɗan abinci mai ɗan daɗi ba wanda aka saba dashi yau da gobe ba sannan kuma da ɗan abin sha. Idan wanda zaka iya ne ka taimaka ka haɗa mai da ɗan abin mota. Wannan ni shine yanayin yadda nake karɓar baƙo.

Littattafai abubuwa ne masu matuƙar amfani ga rayuwar mu, saboda suna ƙunshe da ilimummuka daban daban na rayuwa, kama daga zamantakewa na yau da gobe, ah, ilimummuka na zamani, na kimiyya, na fasaha, ilimummuka na addini, duk suna cikin littattafai gaskiya. Don mutum baya karanta littafi ba zai samu wannan ilimummuka ba. So yana da kyau dai mutum ya dinga karanta littafi. Karanta littafi dai yana mun dadi gaskiya matuƙa, saboda za ka karanta, za ka, gan karance-karance za ka karanta abubuwa da dama wanda kai ba ka san su ba. Saboda akwai ilimummuka da yawa boyai a cikin littattafai in dan ba ka karanta ba ba za a sani ba.

Gaskiya lifta ta fi sauƙin hawa, sai dai in kuma hawan ba shi da yawa, maybe ace hawa ɗaya ne ko matattakala gaba ɗaya. Amma in dai lifta ce, in dai hawan ne yana da yawa gaskiya lifta ta fi sauƙi.